Yaya dangantakarku da abokanku? Yaya dangantarku da abokanku, dangantakar mu da abokan mu aminci ne, da kuma amana, da kuma gaskiya, da kuma tarayya cikin aminci.